Ni gaskiya mutum ne wanda baya son yawace yawace. Dalilin da yasa kenan lokacin hutu bana zuwa ko'ina. Nakan zauna a gida ne, in zauna a cikin ɗaki, in ɗauka wayana, in yi kalle kalle, in yi catin da sauran ƴan'uwa da abokan arziki. Ban fiye fita zuwa yawo ba.

Tabbas. Duk wasu alamu sun nuna cewa harshen Hausa tana bunƙasa ne kuma tana ci gaba da bunƙasa a ko da yaushe. Saboda mutane da dama, wanda ba ma yarensu ba ne, dalilin kasuwanci da ma'amular yau da gobe suna yin yaren, suna ƙoƙarin su koye ta a wajaje daban-daban.

Gaskiya ne, mutum ne mai cin data sosai. Eh, in nayi sub ɗin data, idan na sai data kenan, ina yin amfani da shi aa-tun daga safiya har dare kuma cikin satittika da watanni. Ina ƙoƙarin shiga intanet, in shiga Facebook, in shiga WhatsApp, in shiga Twitter, inyi kalle kalle, inyi chatting da sauran ƴan uwa da abokan arziki.

A gaskiya na kan taimaka. Ina taimakawa tsofaffi unguwa ta wajaje daban-daban. Na farko, idan sun dawo kasuwa ko sun dawo da kaya haka, to mu kan ƙoƙari mu karɓa masu mu shige masu da shi cikin gida. Ko kuma idan an gama sallah sun fito daga masallaci, mu kan ƙoƙari mu gyara masu takalminsu don su sa cikin sauƙi.

Ni da idan ina neman bayani a yanar gizo, nakan tafi kai tsaye ne i zuwa ga Google. Amma bayan zuwan AI, Artificial Intelligence kenan, so nakan tafi ne in zuwa ChatGPT ko Gemini ko kuma sauran tools ɗin da sauransu. Su kawai nakan je in tambaye su kai tsaye. Nakan shiga Facebook, nakan hau Twitter da sauransu.

A akwai bokitai, akwai bokitai rututu, akwai bokitai dayawa. Ina da bokitin wanka, ina da bokiti na wanki, sannan ina da bokiti na zuba kayayyakina haka da sauransu. Don haka muna da bokitai kala kala kala kala da sauransu.

Idan har zan iya zama mutum na rara ɗaya, gaskiya ne ina son in zama shugaba ne mai mulki, wanda yake da mulki a hannun shi. Don akwai abubuwa da yawa da nake sha'awan in ga na yi, na zantar. To amma kasancewan ba ni da iko a hannuna shi ya sa ba zan iya yi ba. To da ko zan samu wannan ikon, to da zan ji daɗi wajen zantar da wannan al'amura.

Ina shan madara. Ni masoyin madara ne. Ina shan madara sosai. Dan yanzu haka ma kafin in fara wannan sai da na fita na je na siyo madara wanda zan zo in karya da shi. Ko ƙari na ma in gama ne, yanzu in murza madara in sha. Don dai yana mun daɗi sosan gaske.

Haka yake. A yaren hausa akwai kalmomi masu harshen damo wanda suke bada ma'ana mabambanta ya danganta da a yanayin da aka ambace su ne. Ɗaya daga ciki ko shine kalman sannu. Sannu ana ce ma mara lafiya wanda yake cikin wahala ko kuma mutum yayi karya, ya zarto wata karya mai girma sai a ce wai sannu! Toh tun daga lokacin shi ma zai gane ba'a gamsu da abun da bayyana ba.

Eh gaskiya yara masu wasa da waya ah sun bambanta. Wasu sukan yi amfani da waya ne wajen kallace-kallace kamar ni ɗinnan, wasu kuma wajen jin waƙoƙi da kiɗe-kiɗe, wasu wajen jin karatuttuka haka da sauran su, wasu kuma kawai sukan yi amfani da shi ne don yin wasanni na gem.

Abin zaki'n da na fi tunawa da shi tun lokacin ƙuruciya gaskiya shine alawa. Alawa da ake sayarwa a makaranta lokacin mu na ƙanana muna zuwa makarantan boko ana bamu kuɗin break. Di in an tashi break mu kan yi amfani da wannan kuɗin mu sai alawa mai zaƙi. Yana da matuƙar zaƙi shiyasa muke sonshi a wancan lokacin.

Gaskiya ni duk a cikin abincin da na fi so akwai taliya. E, ina matuƙar son taliya. Gaskiya ina son taliya musamman idan aka dafa ta tayi ruwa-ruwa, ta ji magi, ta sami kifi, ta ji kayan miya, ta sha mai. Gaskiya ina matuƙar son taliya. Sannan, ban da taliya ina son shinkafa mai miya. Sannan ina son tuwon shinkafa miyan taushe.

Ni gaskiya, ah, kamar yadda na faɗa a baya, ina da tsoron ruwa. Gaskiya idan naga ruwa mai yawa nakan danji tsoro ne, shi yasa kwata-kwata bana da sha'awan zuwa rafi, dam ko kuma wajajen ruwa don neman nishaɗi. Ni in ma na ganni a kusa da babban ruwa haka, rafi ko dam ɗin, nakan yi ƙoƙari ne ya zamanto nayi maza nabar wajen ba tare da ɓata lokaci ba.

Yara suna yin ayyuka mabambanta a gida, a kuma ya bambanta ne tsakanin maza da mata. Yara maza mafiya yawa sun fi yin aiki na zuwa cefane, cefanen abinci ko ɗibo ruwa haka da sauransu. Su kuma yara mata sun fi ƙwarewa wajen wanke-wanke a da--da girki, taimakawa wajen girki haka da sauransu.

A ganina shugaba, ahhh, mai nagartaccen shugaba yana akwai buƙatan ya zamanto yana da hali na dattako, gaskiya da riƙon amana da girmama mutane sannan da ƙoƙarin kamanta adalci. Wannan sune ɗabi'u wanda ya kamata ace ko wanne shugaba yana da shi. Kuma dai a wannan zamani da muke da shi akwai masu, akwai shugabanni da suke da irin waɗannan halaye da yawa, sai dai gaskiya tunda siyasa ya shiga ciki, wasu zasu zo su yi ta maka kambun baka, ay roman baka, suna cewa suna da wannan halaye amma daga baya kuma sai a ga ba hakan ba.

Fim ɗin da na kalla sosai kuma har yau ban gaji da kallo ba shine Indian fim ne, sunanshi three Idiots wato dolaye uku. Fim ɗin ya yi matuƙar kyau sosai. Fim ne dai na nishaɗi, akwai ban dariya, akwai ƙarin ilimi na rayuwa haka da sauransu. Gaskiya ina shiga nishaɗi ina ƙara fahimtar rayuwa idan na kalli fim din shi ya sa ko da yaushe ba na gajiya da kallon shi. Haka zalika akwai American fim mai suna The Blacklist. Shi ma ina jin daɗin kallon shi. Ko sau nawa zan kalle shi ba na gajiya saboda fim ne wanda ya tattarar da al'amura da dama, musamman abin da ya shafi kaifin basira, bincike da nuna dattako. Ina matukar son waƴannan fina-finai so son gaske.

Idan baƙo ya ce in koya mashi kalmomin hausa guda biyar, kalmomin da zan faɗa mashi shine na farko "zo", na biyu "tafi", na uku "na gode", na huɗu "zan ci abinci", na huɗu," zan yi kashi", "zan yi kashi", na biyar "ina jin yunwa", saboda waɗannan kalmomi ne wanda suke buƙatuwa kuma muna yawan maimaita su a al'amuran mu na yau da kullun, to dole zai zama baƙo shi ma a matsayin shi na mutun yana da buƙatuwa i zuwa wa 'nnan kalmomi muddin zai yi magana da wannan yare,

Eh ni kan tauna goro. Na kan tauna goro ba dai sosai ba. Don gaskiya ni goro bai dame ni ba. Kawai dai idan ina ra'ayi in naga wani na ci ne sai in ji ina ra'ayin ya ɗan gutsar mun in tauna. Amma ni dai musamman ba ni wai cire kuɗi domin in saya goro don bai dame ni ba kwata-kwata.

Ludo da karta suma suna wasu, suna daga cikin wasu manyan wasanni sanannu a cikin ƙasa ta Hausa. Amma abin da ke faruwa shine mu da yake muna da influence na addinin Musulunci a tsakanin mu, to an fi yawa an fi ganin masu yin wannan ludo da karta a matsayin mutane marasa tarbiyya. Ba a ɗauke shi a matsayin wasa ne kawai ba, an ɗauke shi a matsayin abu ne wanda yake haram, wanda yake bai inganta ba.

Eh akwai shirye-shirye kala-kala a tashoshi mabambanta wanda ake gabatarwa a harshen Hausa kamar tasha na Arewa24. Akwai shirye-shirye irin su gidan badamasi, su kwana casa'in wanda ake yi duk sati da daddare haka, kuma shirye-shirye ne masu ƙayatarwa muna jin daɗi sosai muna n shaɗantawa da tasirantuwa da waɗannan shirye-shirye da ake yi.

Akwai ƙauyuka mabambanta kuma muna da ƴan'uwa sosai a ƙauyuka daban-daban. Wani lokacin mu kan kai masu ziyara. Kaman ni yanzu kusa dani akwai ƙauye da ake kira Tumburku, akwai ƙauye da ake kira Taba, akwai ƙauye da ake kira Maigatari. Duka ba'a rasa ƴan'uwa ko kuma abokan arziki da suke cikin wannan ƙauyuka.

Idan ruwan sama ya faɗo, tun da dai ruwan sama yana ɗaya daga cikin abun da ke aukuwa ba tare da ya sanar ba. Wani lokacin mun yi shiri, na yi shiri zan tafi unguwa ko zan tafi kasuwa ko zan tafi wajen sana'a. To idan ruwa ya faɗo, shirin nan fa ya ɓaci. Shirin ya canja. Idan ruwa ya kasance bai yi yawa ba, to zan jinkirta har sai an tsai da ruwa. Idan kuma ruwan ya kasance mai naci ne ba a gama shi da wuri ba, to zan iya ɗaukan wani mayafi ko lulluɓi ko lema in shiga cikin ruwan nan in tafi inda zani. Da yawan mutane idan anyi ruwa, mafi yawa basu fitowa waje suyi fira kamar yadda aka saba. Wasu sukan zauna a gida ne har sai washe gari idan Allah ya kaimu.

Yana daga cikin aikin da yake burgeni, shine aikin kaki musamman aikin sojan sama, sojan ƙasa da sojan ruwa waɗannan ayyuka ayyuka ne masu gwanin burgewa don za ka ga wanda suke aikin yadda ka san ba mutane ne irinka ba amma kuma mutanen ne, sai dai rayuwarsu ta bambanta wajen jarumta, wajen hidimtawa ƙasa da sadaukar da rai. Gaskiya ni dai ina fata ina sha'awan aikin amma kwata-kwata bana jin cewa zan iya yi, bana sha'awan kuma in ga ina yi. Wannan yayi daidai da wata karin magana na Malam Bahaushe da yake cewa soja marmari daga nesa, to daga nesa ne kawai nake sha'awa amma ni sam ba zan taɓa yi ba.

E a shekarun baya san da ya ke da yalwa da hali ana yin miyan taushe ne sau biyu a sati, ranar Juma'a da ranar Alhamis. Ranakun da bamu da makarantun dare to ana yin miyan taushe kuma yara suna murna sosan gaske idan anyi canjin baki. Sai dai sauran ranakun ana yin miyan kuka ne, miyan kuɓewa ko miyan karkashi.

A nakan saurari rediyo lokaci bayan lokaci ba dai akai akai ba kuma abinda nafi saurara shine labaru. Labarun nan musamman labarun an ce ka ce shi ance ka ce labaru ne wanda ake yin shi a Alheri Rediyo kullun, a kullun duk cikin ranakun sati banda ranar Asabar da Lahadi kuma labaru ne wanda yake tattauna abubuwan da suka shafi siyasa da kuma al'amuran yau da gobe. Ina matuƙar son labarin dan yana zaƙulo abubuwa mabanbanta da suke faruwa a rayuwan mu na cikin ƙasan mu, musamman tsakanin shuwagabannin mu masu mulki da kuma masu son su mulke mu.

Muna kare kai ina kare kai daga sauro ta hanyan sa maganin sauro wani lokacin kuma ta hanyan sa net wato gidan sauro ni dai maganin sauro mafi yawa yakan sa ni murane idan na sa shi. So na fi yadda da in sa gidan sauro, in tuɓe kaya na, in shiga in kwanta cikin walwala duk da dai wasu daga cikin abokai da ƴan uwa su basu son sa net ɗin gidan sauro ɗin kenan. Su kan ce yakan dame su da ƙaiƙayi ko kuma yakan sa su ji zafi. Ni dai ɗin shi na fi so.